Me kake yi don ƙara aiki? Ina yin ƙarin himma don ƙara ma aikina ƙarfi da kuzari, da sanin ya kamata da juyayi a lokacin da na ke so.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Eh, ina riƙe lema lokacin ruwa saboda gudun kada ruwa ya taske ni a hanya. Ba tare da na shirya sannan ruwa zai sauko ba, kai ya ɓata mun kaya ko kuma kai ya mun duka. Dalilin da ya sa nake riƙe lema lokacin ruwa don biya makaina bukatoci sosai da sosai, shi ya sa ni ke warware riƙe lema a kowane lokaci.

Sau nawa kake share ɗakin ka? Ina share ɗaki sau uku. Da safe in share, da rana in share, da daddare in share don gudun wani abu kaiya kwanta ya kashi ko wani abu in kwanta a rashin sani ba tare da na sani ba. Nake ƙoƙarin kammala gurarena don biyon buƙata da wasu abubuwa cikin jin daɗin rayuwana ba tare da naga wani abin da zai ɓata min rai ba. Sannan in ga kyakyawan yarinyata mai suna Taslimu.

Kana kunna Bluetooth kullum? A'a bana kunna Bluetooth kullum saboda ba kullum nake amfani da shi ba saboda wani lokacin in na yi amfani da shi sau ɗaya sai na jima ban yi amfani da shi ba tare da na ji wani abu da ya burgeni nake so a tura min ba.